Kana bada shawara a aiki? Tambayar kana bada shawara a aiki tambaya ce mai sauki a zahiri amma amsarta tana da zurfi sosai idan mutum ya yi tunani akai. A gaskiya, eh, ina bada shawara a aiki amma ba a kowane lokaci ba kuma ba ga kowa ba. Akwai lokuta da yanayi da suke sa a dace mutum ya yi magana kuma akwai lokuta da ya fi-ya fi mutum ya yi shiru. A wurin aiki ba kowa yake son a bashi shawara ba ko da ko shawarar tana da kyau. Wasu mutane suna ganin kamar ana tsoma baki ne a harkokinsu ko ana rena basirarsu. Saboda haka idan zan bada shawara ina fara lura da mutum, irin halinsa, yadda yake karɓar magana da kuma ko yana da buɗaɗɗar-buɗaɗɗacen-buɗaɗɗiyar zuciya. Idan na ga mutum mai sauƙin kai ne, mai son koyo kuma yana karɓar gyara to zan iya bashi shawara cikin mutunci da ladabi. Misali, idan abokin aiki yana yin kuskure da zai iya janyo matsala ga aiki gaba ɗaya, a nan eh zan yi magana. Ba don in nuna na fi shi sani ba sai don kare aikinmu gaba ɗaya. Zan faɗa masa a hankali ba da hayaniya ba, ba a gaban mutane ba domin kada ya ji an kunyata shi. A bauchi muna cewa magana da hikima ta fi ƙarfi. Don haka yadda ka faɗa sha-shawara yafi muhimmanci fiye da shawarar kanta. Amma a wasu lokuta a'a bana bada shawara. Idan an bi mai shafe ni kai tsaye ba-- mai shafe ni kai tsaye ba ko kuma ba ni da cikakken sani akan abin, to shiru ya fi. Ba kome bane ya dace mutum ya yi tsokaci akai. Wani lokacin ma mutum ya san gaskiya amma yanayin wurin aiki baya bada dama a faɗa-a faɗe ta. A irin wannan yanayi ka yi shiru ka cigaba da aikinka ya fi alheri. Ha kuma ba kowace shawara ce ake tilastawa mutum ba. Idan na bada shawara kuma mutum bai karɓa ba bana matsa-matsa. Shawara ayba doka ba ce. Ka faɗa kar ka bar shi da ka-ka faɗa kawai ka bar shi da zabinsa don ya ga dace wa zai ɗauka. Idan bai ga dace wa ba rayuwarsa ce. A ƙarshe a wurin aiki bada shawara abu ne mai kyau idan an yi shi da hankali, da girmamawa, da niyyar alheri. Amma idan aka yi shi da girman kai, da nura isa ko da raini to zai zama matsala. Don haka amsata ita ce eh ina bada shawara a aiki amma ba koyaushe ba. Wani lokaci a'a na fi zaɓar shiru domin zaɓan lafiya da muta-mutunta juna da cigaban aiki gaba ɗaya. Wannan shine yadda nake kallo bada shawara a wurin aiki. Na gode bada zuciya mai kyau, bada hankali, bada hankali, bada mutunci. Na gode da wannan tambayata ko wannan shine cikakken amsata.

Kana kana da wifi a gida? Tambayar kana da wifi a gida, tambaya ce da ta zama ruwan dare a wannan zamani, musamman a gari irin Kano da rayuwa take saurin tafiya. Amsata ba wai kawai eh ko a'a ba ce, saboda akwai yanayi da dalilai da suke sa mutum ya samu wi-wifi a gida ko kuma ya zabi rashin samu. A gaskiya, eh, ina da wifi a gida amma ba wai kullum yake aiki yadda nake so ba. Wani lokaci yana da ƙarfi, yana saurin shiga intanet. Kana iya kallon bidiyo, yin aiki a waya ko kwamfuta ko tattaunawa da mutane ba tare da matsala ba. Amma wani lo-lokaci kuma gaskiyar a'a, kamar ba wi-ba wifi ɗin ma ake da shi ba. Yanayin jinkiri yana yankewa ko kuma gaba ɗaya ya ɗauke. A irin wannan lokaci sai mutum ya koma data ta waya ko ya haƙura ya jira har sai an gyara. A gidajen mu a Kano, samun wifi ba abu ne mai sauƙi kamar yadda mutane suke tunani ba. Akwai batun wuta, akwai batun layin intanet, akwai kuma batun kuɗi. Ba kowa ke da ikon biyan kuɗin wifi kowane wata ba, musamman idan kana da iyali, yara da sauran buƙatu na rayuwa. Don haka akwai mutane da yawa da a'a, ba su da wifi a gida. Ba don ba su so ba, sai don yanayin rayuwa ne bai ba su dama ba. Wasu mutane kuma suna da wifi amma ba don aiki ko karatu ba, sai don nishaɗi kawai. Kallon YouTube, TikTok, fina-finai ko wasanni iri iri. Irin wannan yanayi, wifi ya zama kamar kayan more rayuwa. Ba lallai ba ne abu na dole. Amma ga wasu, musamman masu aiki da intanet, ɗalibai, masu kasuwanci akan layi, wifi abu ne mai matuƙar muhimmanci. Idan babu shi, aiki ya tsaya, karatu ya tsaya, hulla da na duniya ta tsaya. Ni dai ina kallon wifi a gida a matsayin abu mai amfani amma ba wai shi ne ginshiƙin rayuwa ba. Idan yana nan, Alhamdulillah, yana sauƙaƙa abubuwa da yawa. Amma idan babu shi, rayuwa ba ta tsaya ba. Mutum zai iya amfani da data, zai iya zuwa cyber cafe ko ya nemi wata hanya daban. Wato wifi ba dole ba ne ga kowa amma yana da amfani sosai ga wadda yake buƙatar sa. A ƙarshe idan aka ce kana da wifi a gida, amsata ita ce eh, ina da shi amma ba a koyaushe yake da amfani ba. Wani lokaci yana aiki, wani lokaci a'a baya aiki. Kuma ina fahimtar mutane da ba su da shi saboda ba kowa yanayin rayuwarsa ya ba shi dama ba. Muhimmi ba wai wifi kawai ba ne. Muhimmanci shine yadda mutum yake tafiyar da rayuwar sa, aikinsa da dangantakarsa da mutane. Wifi kayan taimako ne ba ginshiƙin rayuwa ba. Na gode da wannan tambaya taku. Wannan shi ne gamsasshiyar amsata.

Kana da sa hannu a saƙonninku? Tambayar "kana da sa hannu a saƙonninku" tambaya ce da ta shafi yadda mutum yake sadarwa da mutane, musamman a wannan zamani da saƙonni suka, suka, suka fi zama babbar hanya ta hulɗa. WhatsApp, email, SMS, Facebook, Instagram da sauransu. A zahiri tambayar ba wai kawai game da signature ba ce, tana shafar hali, tsari da yadda mutum yake so a gan shi a idon mutane. Dagaskiya, eh, ina da sa hannu a wasu saƙonnina amma ba a ko ina ba kuma ba a kowane lokaci ba. Misali, idan saƙon na aiki ne, musamman ne email ko saƙon hukuma, to ina son a samu sa hannu a ƙarshe. Wannan sa hannu yawanci yana ɗauke da sunana, wani lokaci muƙamina ko wata kalma ta girmamawa. Wannan yana sa saƙon ya zama mai tsari, mai ma'ana kuma yana nuna cewa ba saƙon wasa ba ne, saƙon aiki ne da ake ɗauka da muhimmanci. Amma idan saƙon nan hira ne da abokai, 'yan uwa ko mutanen da muke da kusanci, to a'a, bana saka sa hannu. A irin wannan yanayi, sa hannu ma wani lokaci yana zama kamar nauyi ne ko kwaikwayo. Me zan sa hannu a saƙon WhatsApp da nake aika wa abokina na kusa? Ba shi da ma'ana. Saƙo yana fitowa daga wayata, sunana yana can a profile, mutumin ma ya san ni. Don haka sa hannu ba shi da wani amfani sosai. A al'adar mu a Kano da Hausawa gaba ɗaya, a baya sa hannu yana da muhimmanci sosai a rubuce rubuce, musamman wasiƙu. Idan mutum ya rubuta wasiƙa, dole sai ya sa sunansa a ƙarshe. Wani lokaci ma da addu'a ko gaisuwa. Wannan al'ada ta shigo har cikin zamani na intanet amma ba a kowane wuri take dacewa ba. A wasu lokuta, sa hannu yana nuna girmamawa da mutunci, a wasu lokutan kuma yana zama kamar nuna nesa, kamar kana ƙoƙarin zama formal fiye da kima. Ni dai yadda nake kallon sa hannu, sa hannu a saƙonni yana da alaƙa da nau'in saƙo da kuma wadda ake aika wa masa. Idan saƙon aiki ne, eh, sa hannu yana da muhimmanci. Yana taimakawa wadda ya karanta saƙon ya san wanene kayi, daga ina saƙon yake da kuma yadda zai tuntube ka idan ya buƙata. Yana kuma ba da wani nau'in tsari da ƙwarewa, musamman idan kana da mu'amala da mutane da ba su san ka sosai ba. Amma idan saƙon na zumunci ne, na hira, na gaisuwa ko na yau da kullum, to a'a, bana ganin sa hannu yana da amfani sosai. A maimakon haka, kalaman girmamawa, ladabi da yanayin magana sun fi muhimmanci. Idan ka rubuta saƙon da kyau, da ladabi, da mutunci, wannan ya fi sa hannu daraja. Wani abu kuma shine, wasu mutane suna amfani da sa hannu a matsayin wani nau'i na alama ko shaida ta kansu. Misali, suna saka wata kalma ta musamman, wata jumla ko wani salo da ake gane su da shi. Wannan ma wani nau'i ne na sa hannu, ba lallai sai sunan mutum ba. A nan ma wani lokaci yana da kyau, wani lokaci kuma yana zama kamar kwaikwayo, musamman idan aka yi amfani da shi a wurare da bai dace ba. A zahiri, ba sa hannu ne ke nuna mutum nagari ko mai tsari ba, illa da yana, yadda yake rubuta saƙonsa, yadda yake girmama wadda yake aika masa saƙon da yadda yake sadarwa gaba ɗaya. Mutum na iya rashin sa hannu amma saƙoninsa su ƙasance masu tsafta, masu ladabi. Ma'ana haka kuma, mutum na iya samun sa hannu amma saƙoninsa su ƙasance marasa kyau, marasa mutunci ko marasa tsari. Don haka idan aka ce kana da sa hannu a saƙonninku, amsa ita ce, "Eh, ina da shi amma a wurare da ya dace, musamman a saƙonnin aiki da hukuma. Amma a lokaci guda, a'a, bana amfani da shi a kowane irin saƙo ba, saƙo, musamman a saƙonnin zumunci na yau da kullum. Ina son abubuwa su ƙasance masu sauƙi, na halitta, ba na kwaikwayo ba, ba na, ba nauyi a ƙarshe. Sa hannu ne na zaɓi ba dole ba ne. Musamman, muhimmancin shi ne ainihin saƙon. Me kake faɗa, ta ya kake faɗa da wace niyya kake aika, aika wa da shi. Idan saƙon yana da kyau, yana da muhimmanci, yana da ladabi, to ko babu sa hannu, saƙon zai kai ma'ana.

Kana kuka lokacin yankan albasa? Tambayar kana kuka lokacin al-- yankan albasa tambaya ce mai sauƙi. Amma idan aka tsaya aka duba ta sosai, tana ɗauke da laba-labari mai yawa na rayuwar yau da kullum. Kowa ya taɓa yankan albasa a rayuwarsa, ko a gida, ko a kasuwa, ko a wurin aiki. Kuma kowa ya san irin yadda take sa ido ya yi ja, ya yi ƙaiƙayi, har hawaye su fara zuba ba tare da an so ba. A gaskiya, eh, ina kuka lokacin yankan albasa. Musamman idan albasa ce mai ƙarfi, mai zafi, sabuwa, mai kaifi a ƙamshi. Da zaran ka fara yanka-yanka ta idanunka sai su fara jin wani zafi kaɗan kaɗan, hanci ya fara yin ruwa, sannan hawaye su fara zuba. Ba wai don ina jin bakin ciki ba ko wani abu ya same ni. Illa dai albasa ce kawai take aikinta. Wannan abu ne, eh, ne da kusan kowa yake fuskanta. Amma a lokaci guda, a'a, ba a kowane lokaci nake kuka ba lokacin yankan albasa. Akwai lokuta da zan yanka albasa amma idanuna ba suyi wani abu ba. Wasu lokutan idan albasan bata, bata da ƙarfi sosai ko kuma idan wurin yana da iska sai kaga abin ya zama da sauƙi. Wani lokaci ma mutum ya saba, kamar jikinsa ya rigayi, dau-- ringa yin ɗauki yana, ɗaukin yanayin. Don haka ba yin jin tasiri kamar dai wanda ya saba. A gidajen mu, yankan albasa abu ne na yau da kullum. Ko a girki, ko a miya, ko a tuwo, ko a shinkafa. Albasa bata rabuwa da abinci. Yara, mata, maza, kowa yana da mu'amala da ita. Don haka kuka saboda albasa ba wani abin mamaki ba ne. Wani lokaci ma ana yin dariya da shi. Za kaga mutum yana kuka ana ce masa "Me ya same ka?" Sai ya ce "Albasa ce kawai." Kowa yayi dariya a wucewan, a wuce wajen. Wasu mutane suna ƙoƙarin nemo hanyoyi don kauce wa kuka lokaci, don kauce wa kuka ko hawaye lokacin yankan albasa. Wasu suna wanke albasa da ruwa, wasu suna saka ta a firiji kafin su yanka, wasu kuma suna tauna cingam, wasu ma har da saka tabarau ko rufe hanci. Amma gaskiya duk waɗannan hanyoyi wani lokaci suna aiki, wani lokaci kuma a'a basa aiki. Ba su yin wani tasi-- basa yin wani tasiri. Albasa dai albasa ce. Idan ta kama, ta kama. Ni dai ina kallon kuka ko hawaye lokacin yankan albasa a matsayin wani bangare na rayuwar mu a yau da kullum. Ba abin kunya ba ce, ba rauni ba ne, kuma ga alamar rashin ƙarfi ba ne. Ba alamar rashin ƙarfi ba ne. Halitta ce ta jiki, kamar yadda mutum ke atishawa idan ƙura ta shiga hancinsa. Hakanan idan yana zubar da hawaye idan wani abu ya dame shi. Albasa dai tana da sinadarai da ke tayar da wannan martani a jiki. Shikenan. Amma duk da haka akwai lokuta da mutum zai ce a'a, ba zai bari albasa ta sa shi hawaye ba. Misali, idan kana wurin aiki a gaban mutane kana yankan albasa, ka ga hawaye sun fara zuwa, za ka ga eh za ka iya jurewa ka share ido ka cigaba da mu'amalanka. Ba lalle ne ka nuna ba ko ka tsaya kuka sosai ko ka tsaya hawaye sosai. Wani lokaci mutum yana nuna ƙarfin zuciya, yana jurewa, yana cewa "Ai ba komai ba ne." A wasu lokuta kuma mutum baya damuwa da haka. Idan yana gida shi kaɗai ko tare da iyalai, hawaye su zo ya share ido, ya yi dariya ya ce "Albasa ta kama ni." Babu nauyi, babu wani jin kunya. Rayuwa ce kawai. A zahiri wannan tambaya tana koya mana wani abu. Ba duk abin da mutum yake yi ko yake ji yana da alaƙa da zuciya ko tunani ba. Wasu abubuwa na jiki ne kawai, kamar yadda rana take sa gumi, sanya sanyi yake sa rawar jiki. Hakanan albasa take sa kuka, take sa hawaye. Bakome ba ne face martanin jiki. Don haka idan aka ce kana kuka lokacin yankan albasa, amsa ita ce "Eh, ina kuka saboda halittar jiki ne."

Yaya kake jira a layi? Tambayar yaya kake jira a layi tambaya ce da take da sauki a baki amma a zahiri tana ɗauke da abubuwa masu yawa na ɗabi'a, hali da yadda mutum yake gudanar da rayuwarsa. Jira a layi abu ne da ba za a guje masa ba. A banki, a asibiti, a kasuwa, a ofishin gwamnati, a caji, a mota kuma a wajen sayan abinci. Duk inda mutane suke taruwa layi yana nan. A gaskiya, eh zan ce ina iya jira a layi amma ba wai ina jin daɗin hakan ba. Ba wanda yake son tsayawa a wuri ɗaya na dogon lokaci yana jira, musamman idan akwai aiki da yawa a gaba. Amma na, na koya cewa jira a layi wani bangare ne na rayuwa. Kuma idan ka yarda da hakan, abubuwa sukan fi tafiya da sauƙi. Idan ka shiga layi da zuciya mai sanyi ka ce to haka rayuwa take, za ka fi samun natsuwa fiye da wanda yake ta, yake ta guna guni, yake ta mita. Amma a lokaci guda, a'a, ba na son ɓata lokaci a layi ba idan ba dole ba ne. Idan akwai wata hanya da ban da zan bi ba tare da tsayawa dogon layi ba zan bi ta. Misali, idan zan yi amfani da na'ura, intanet ko wani ofishi da ba, da ba tunkoso zan yi hakan. Ba wai saboda ina raina mutane ba, sai don ina daraja lokacina. Lokaci abu ne mai tsada. Idan ya tafi baya dawowa. A, a inda nake jira a layi wani lokaci yana da wahala saboda tunkoso da yawa. A banki za ka iya tsayawa awa ɗaya, biyu, uku har sama da haka. A asibiti ma haka. A wasu wurare ma ana yin layi da tsari sosai. Mutane suna tura juna, wasu suna tsallake layi, wasu suna cuwacuwa, wasu na amfani da sanayya ko sabo. A wurin wannan yanayin jira yana zama abin tausayi, abin haushi sosai. Ni dai idan na shiga layi ina ƙoƙarin zama mai haƙuri. Ba na son hayaniya, ba na son faɗa, ba na son zagi, ba na son faɗa, ba na son zagi. Zan tsaya ne a inda na dace ina jira lokaci da ya zo kai na. Idan wani ya yi yunƙurin tsallake ni wani lokaci ina ce a'a, ba, ba na bari. Zan faɗa masa a hankali cewa ai layi muke yi amma zan faɗa ba da hayaniya ba, ba da zagi ba. Idan ya yi hankali shi ƙane. Idan ya ƙi wani lokaci zan barshi, shi in ce Allah ya isa in ci gaba da jira. Ba kowane abu ne ya dace ka yi rigima akansa ba. A wasu lokuta kuma idan na ga layi ya yi ta tsaho sosai kuma abin ba dole ba, sai na ce a'a ba zan tsaya ba. Zan juya in koma in ce zan dawo wani lokaci. Wani lokacin ka ga cewa jira zai ɗauki lokaci mai yawa. Halin abin da kake so na gaggawa, na gaggawa ba na gaggawa ba ne. A irin wannan yanayin hikima ce ka bar wurin ka dawo baya ko ka nemo wata hanyar. Amma idan abin yana da muhimmanci sosai misali magani, asibiti, muhimman takardu ko wani abu na gaggawa to eh zan tsaya in jira kome tsahon lokaci da zai ɗauka. A irin wannan yanayi ba ka da zaɓi sosai. Ka yi haƙuri, ka yi shiru kawai ka jira lokacin. Wannan ma wani nau'i ne na jarabawa ga zuciyar ɗan adam. Yadda nake jira a layi ma yana nuna halin mutum. Akwai mutane masu haƙuri, masu natsuwa da mutunci. Akwai kuma wasu saurin fushi, masu hayaniya, masu rigima. Ni dai ina ƙoƙarin kasancewa a tsaƙiya. Ba na son zalunci, ba na son wulaƙanta mutum amma ba na son hayaniya da faɗa. Ina son abubuwa su tafi cikin natsuwa. A yanayin jira wani lokaci ina amfani da waya, wani lokaci ina tunani, wani lokaci ina kallon mutane. Wannan ma yana sa lokaci ya wuce, ya tafi da sauri. Idan ka tsaya kana kallon agogo kawai lokaci zai maka tsaho sosai. Amma idan ka shagalta da kanka akan yin wani abu to zaka, lokacin yana tafiya da wuri. Don haka idan aka ce yaya kake jira a layi Hamsatu ta ce, "Eh, eh."

Ina kake ajiye hotunan wayarka? Tambayar "ina nake ajiye hotunan wayana?" tambaya ce mai sauki a ganina. Amma idan aka tsaya akai tunani akai, tana taɓa abubuwa da yawa na rayuwar mu a yau da kullum. Tsari, tsaro, sirri da yadda mutum yake kula da abubuwansa. A wannan zamani da wayoyi suka zama kamar ƙaramar duniya a aljihun mutum, hotunan sun zama wani muhimmin bangare na rayuwa. Hotunan iyali, ƴan uwa da abokan arziki, ƴan uwan kasuwa, takardu da dai abubuwa da dama. A gaskiya zan iya ce, "Eh, ina ajiye yawancin hotunan wayata a cikin wayar cikin kanta, cikin memory a gallery ko a memory." Wannan shine abu mafi sauki domin duk lokacin da nake buƙatar hoto sai na buɗe gallery in same shi a wajen. Bana son wahala, bana son yawo da hayaniya a cikin na'urori. Wayata ita ce babban wuri ko babban kundi na ajiya ta. Amma a wani lokaci zan iya ce, "A'a, ba duk hotuna nake barinsu a cikin wayar kawai ba." Akwai wasu hotunan masu muhimmanci irinsu takardun aiki, shaidar banki, hotuna masu muhimmanci. Waɗannan ina ajiyesu a wani wuri daban. Wani lokaci ina saka su a memory card, wani lokaci kuma a cloud ko Google Drive. Wannan saboda tsaro ne ba don tsoro ba. Wayar na iya ɓacewa ko lalacewa ko a sace ta. Idan duk hotunan suna ciki toh duk sun tafi kenan ba za su dawo ba. Amma idan kana da backup wanda ka yi a Google Drive ko cloud, za ka iya samun su cikin natsuwa. Mutane da yawa suna amfani da memory card ne. Wannan al'ada ce tun da dadewa amma, amma mutane ba su da hankalta game da abin da ya shafi Google Store, Google Storage Drive ko kuma cloud. Wasu mutane suna amfani da cloud sosai amma gaskiya ba kowa bane yake jin daɗin wannan. Wasu suna jin kamar bayanansu suna can waje ba su, ba su cikeken tsaro saboda wasu za su iya gani wanda suke controlling in Google Drive ɗin ko kuma cloud. Wasu kuma ba su da isashen intanet ko data don uploading ɗinsa zuwa wancan. Don haka, a'a, ba kowa ne zai iya dogaro da cloud ba. Akwai waɗansu waɗanda wayar ce kaɗai wurinsu tsawon cikin wayan kawai suke ajiye wa. Ni dai ina so in haɗa hanyoyi. Cikin na ajiyewa cikin waya, cikin memory card ko kuma cikin cloud ko kuma cikin Google Drive. Wannan yana da, yana bani kariya. Idan waya ta samu matsala ina da backup. Idan memory card ya lalace ina da wasu a cloud. Bana son in rasa hotuna husamman waɗanda ke da muhimmanci a zuciya ko a rayuwa. Kuma ba duk hotuna nake ajiyewa har abada ba. Wasu hotuna na wucin gadi ne. Hoton wani abu da zan tura wa mutum, hoton wani abu na kasuwa ko wani abu da ba shi da muhimmanci sosai. Bayan na gama amfani da shi sai in goge shi. Bana son gallery ta cika da abubuwan da ba su da amfani. Tsari yana da muhimmanci. Wayar da wayar da gallery mai cunkoso tana sa mutum ya gaji da neman hoto, hoto guda ɗaya. A wani bangare kuma akwai batun sirri. A kowane hoto ne mutum yake so ya bar shi a buɗe ba. Wasu hotunan na sirri ne, na iyali, na mutum. In wannan ina so in ajiye su a wuri mai tsaro wani lokaci har da amfani da folder mai kullewa ko app na tsaro. Wannan yana bani kwanciyar hankali. Don haka idan aka ce, "ina kake ajiyan hotunan wayarka?" amsa ita ce, "Eh, yawanci ina ajiyesu cikin waya domin sauƙi da amfani na yau da kullum amma a lokaci guda nakan ce, a'a, nakan bari komai a wuri guda. Ina da memory card, ina da backup, ina da cloud domin tsaro da kariya don gaba." A ƙarshe, ajiye hotuna ba kawai fasaha bace al'ada ce ta rayuwa. Yadda kake ajiye hotunanka yana nuna yadda kake kula da abubuwa wadda yake daraja da muhimmanci a wajenka. Wannan shine amsarku. Na gode.

Wane irin jaka kake kai? Tambayar da kuka mun na wane irin jaka nake kai tambaya ce mai sauki a baki amma idan aka tsaya a kai tunani akai, tana faɗaɗa abubuwa da dama na mutum, yanayin salon rayuwa, aiki da yake yi, abubuwa da yake darajanta da yadda yake shirya kansa a kullum. Jaka ba mai kawai abin daukar kaya ba ce, tana zama wani bangare na halin mutum da yadda yake fitowa a gaban jama'a. A gaskiya zan ce eh ina kai jaka amma ba wai kullum iri daya ba. Jakar da nake kaiwa tana canzawa gwargwadon inda zan je da abin da zan yi. Idan aiki ne zan fi kai jaka mai tsauri mai daukar littattafai, takardu ko kwamfuta. Irin wannan jaka yawanci jaka ce ta baya wanda ake ce mata backpack ko jaka mai madauri a gefe. Ba wai don kyau kawai ba sai don amfani. Ina so jaka ta kasance mai daukar kaya, mai ƙarfi kuma mai saukin ɗauka. Amma idan zan fita hira da abokai ko zuwa kasuwa ko wani wuri na yau da kullum, a'a ba lallai ne in kai babbar jaka ba. Wani lokaci ma na kai jaka kwata-kwata. Ina saka waya, kuɗi, maɓalli. Aljuhu shikenan. Bana son nauyi idan ba dole ba ne. Jaka tana da amfani amma tana iya zama nauyi idan ba ka buƙatar abubuwan da ke ciki. A inda nake mutane suna amfani da jakunkuna iri-iri. Akwai jakar baya, akwai jakar hannu, akwai jakar kafada, akwai jakar roba, har ma da jakar leda. Kowanne yana da amfani da abin da ya dace da rayuwarsa. Masu makaranta suna kai jakar baya, ƴan kasuwa suna kai jakar da za su sa kaya. Masu aiki a ofis suna kai jaka mai tsari wasu kuma ana kai ƙaramar jaka a gefe don waya da kuɗi. Ni dai ina son jaka mai sauki ba mai yawa ba, ba mai nauyi ba. Ina son jaka da za ka iya ɗauka ba tare da gajiya ba amma har yanzu tana daukar abubuwa da nake bukata. Bana son jaka mai yawa da aljuhu da yawa da harka rasa inda ka saka abu. Sauki ya fi mini haka kuma ba na damuwa da brand ko kuma suna. A'a, ba lallai ne jaka ta zama mai tsada ko sananniya ba musamman a gareni shine ta yi min aiki. Idan jaka ta daɗe tana yin mini aiki, tana daukar kaya, tana da ƙarfi to shikenan. Bana son nuna isa ta hanyar jaka. Na so ta zama kayan aiki ko bayan nunawa ba. A wasu lokuta kuma musamman idan zan yi tafiya, eh zan kai jaka mai girma, jakar tafiya. Jaka mai faɗi da za ta dauki kaya da yawa. A nan ba batun salo ba ne batun bukata ne. Idan tafiya ce dole ka kai abin da zai dauki kayanka. Yadda nake kallon jaka shine jaka kayan taimako ce ba ginshiƙin mutum ba. Tana sauƙaƙa rayuwa. Tana taimaka maka ka dauki abubuwan da kake bukata amma ba ita ce ke bayyana mutuncin mutum ba. Mutunci yana cikin hali, magana da mu'amala. Ba a cikin jaka ba. Don haka idan aka ce wane irin jaka kake kai amsa ita ce "Eh ina kai jaka amma gwargwadon inda zan je da abin da zan yi." Wani lokaci jaka ce ta baya, wani lokaci kuma jaka ce ta gefe. Wani lokaci kuma a'a bana kai jaka kwata-kwata. Ina zaɓar abin da ya dace da yanayi ba wai abin da zai burge mutane ba. A karshe jaka wani bangare ne na rayuwar yau da kullum. Kowa yana da irin tashi gwargwadon halinsa da rayuwarsa. Wasu suna son babba, wasu ƙanana, wasu masu tsada, wasu masu sauƙi duk suna da nasu dalilai. Ni dai ina son jaka mai amfani, mai sauki, mara wahala. Jaka da ba za ta dame ni ba amma za ta taimake.

Kana da manufa na wata-wata? Na gode da wannan tambayar da kuka mun na ina kuna da ina da wata manufa. A gaskiya, eh, ina da manufa na wata-wata amma bai wai manufa mai nauyi da ta da ta cika rubutu da jadawali ba. Bana zaune kowane farkon wata ina rubuta dogon jerin abubuwan da zan yi kamar littafin lissafi. A'a, manufa ta yawanci suna da sauki, masu ma'ana kuma masu yiwuwa. Idan so su zama abubuwan da zan iya cimawa ba abubuwan da za su dame ni ko su sa ni jin kamar na gaza ba. Misali, wani wata manufa ta na iya zama ina rage kashe kuɗi, ina ajiye ɗan abin da zan iya a gefe. Wani wata kuma manufa ta na iya zama in ƙara mayar da hankali a aiki, in kammala wasu abubuwan da na jima ina ja da su. Wani lokaci kuma manufar na iya zama ta iyali, in ƙara zama da su, in rage yawan fita, in kula da zumunci, da sada zumunci da ƴan wa da abokan arziki. Ba wai kullum manufar sai ta zama ta kuɗi ko aiki ba. Wani lokaci tana iya zama ta zuciya da rayuwa. Amma a lokaci guda, a'a, ba kullum nake bin manufa na wata-wata ba. Akwai watanni da rayuwa take so da na tashi na na ta tsarin. Ina rushe duk wani abubuwan da baya cikin shiri. Wani lokaci matsala takan taso na gaggawa, wani lokaci aiki yakan yi yawa, wani lokaci kuma yanayin rayuwa yakan canja. A irin wannan lokaci, manufa takan koma gefe, ta koma abin kallo. Ba wai don ba na so ba, sai don rayuwa ta tafi ƙarfin tsarin. Tsarin da ya zo a danne baya. Ko wane abu ne za ka iya b ko wane abu ne za ka iya sarrafa shi guda biyu a lokaci guda ba kuma masu muhimmanci. Ni dai ina kallon manufa a matsayin jagora, abokin tafiya. Ba doka ba ce kuma ba umarni ba ne. Wato tana nuna maka hanya, tana nuna hanya ce mai sarƙaƙƙiya da za ka iya warwarewa zuwa kai tsaye ba tare da ka ka sha wahala ba.